Yaya kake kawo wa gidanku? O ya danganta da kalan abin da aka tambaya da kuma lokacin da aka tambaya. Idan ya kasance kamar da rana ne so ana kawo wa daidai yadda ka tambaya. Idan kuma kamar yamma ci ne ku irin misalin bayan karfe biyu hakan nan zuwa uku na yamma, shi ma daidai da aka tambaya haka ake kawo wa.

Yaya kake shirya ayyuka to ya danganta da ayyukan, yawan ayyukan. Idan yawan ayyukan irin ya kai kamar guda talatin zuwa sama haka.

Ba na raba wurin da na yanar gizo saboda yau ɗaya ba daga cikin abokanai na ba sa yi. So waɗanda suke yin ma dariya ake musu. To idan kuma ya kasance ina da nake ɗaya daga cikin waɗanda suke yin dariya kuma na zo daga baya na jona ina yin hakan ai ba abu ne mai daɗi ba. To ni ɗin ma ba zan ji daɗin yin hakan ba. Shine ne dalilin da yasa ba na yi, amma ba wai idan ba na so ba.

Me ka ke yi don ƙara aiki? To ba na ce ga tsayayyan abu ɗaya ba amma don ƙara aiki ina zamantowa na inganta ayyukan baya, umm na inganta ayyukan da na yi a baya domin ƙara yawan ayyukan da bunƙasawa. Misali kamar wanda ya kawo aiki ko ya bani aiki ko ba wa kamfanin namu aiki, ma'aikatan namu ke nan. So muna ƙoƙari ne mu yi masa abin da, abin da ko da ya tafi zai ji daɗin aikin hakan ma ya saka ya kawo mana wani ko daga cikin abokanansa ko yan uwa haka.

Eh nawa sa'o'i nake ƙallon waya na to. A yanzu dai misalin ƙarfe goma ne da arba'in da takwas na dare PM kenan. So wataƙila zuwa dai ƙarfe ɗaya ko ɗaya da rabi. Kamin nan na gama duk abin da nake yi, so zan iya kashe wayan na yi bacci. To idan aka ƙiyasta yau adadin sa'o'in da na gani na ga wayar za su iya kai wa goma sha biyu haka. Eh goma sha biyu zuwa sha biyar dai. A daga jiya kenan zuwa yau.

Eh duka da ina so. Bot da kayan zakin da kayan gishirin duka ina sonsu. Kayan zaki ina so amma kaga kaman kayan gishiri ina sonsu sosai fiye da yadda nake son kayan zaki. Irin su abubuwa dai da dama a kayan zaki.

Duka da ina so ko wanne da tsakanin fanka da AC amma dai nafi recommending na fi son AC domin haka yana da advantage da za ka mutum zai iya saita limit ne yanda yake son sanyi yayi yawa ko yayi kaɗan kuma ya fi bada sanyi mai ratsa jiki mai sa yanayi yayi dadi. Amma kaganga kamar shi fanka limit na rage gudun sa da ƙarawan babu yawa da wani lokaci in yayi kaɗan ba zai bada iska yadda ake so ba ko kuma in yayi yawa ya zamanto iskan yana yawa amma while shi AC shi sanyi ne kawai da yanayi yake shiga ba tare da iska mai ratsa jiki ko mai sawa ni damuwa ma jiki ba.

Eh, ina miƙe jiki da safe. Kowace safiya ma ina miƙe jiki, misalin daga misalin irin sha ɗaya na safe zuwa ƙarfe biyu, daga sha ɗaya zuwa ƙarfe biyu de wannan lokacin ne yake miƙewa.

Eh yadda nake kula da shi, shi gashin ya da ya allaƙa ne da lokacin da na tara ne ko kuma lokacin da ba shi da yawa. Lokacin idan na tara shi mai da yawa, na amfani da shamfo wurin wanke wa gashin da kuma na yi je lokacin aski idan dai tara wan zanyi so za ai min cabin ne kawai. Da kuma dai sai a shasha fa dai sai yi baƙi yayi kyau, sai a yi cabin na baƙi baƙin da kuma dan gyara gefe gefen.

A'a, bana son wannan future ɗin. Bana son wannan feature na gyara haske ɗin, ina ƙara haske ko rage wa akan lokaci idan na so. Domin wani lokaci da daddare atom baya son haske yayi yawa zai iya sama ciwon ido. So idan yana wannan setting idan aka ɗan haska fiskan wayan da wani haske haka, hasken wata wayar so zai ƙara haske hakan kuma zai iya jawo mutum ciwon ido. So shi yasa bana amfani da wannan setting.

Eh ina lulluɓa da bargo koda yaushe ma. Mmm, misali ma kamar a lokacin sanyi wanga ya zama wannan kan ma ya zama wajibi ya zama dole ne ai so ko da mutum ya shiga ɗaki ya rufe so dole ne ma zai amfani da bargo domin, domin tare sanyi.

Eh nafi son zama a kujera ko tabarma. To kowanne da advantage na sa, kowanne da lokacin yinsa. Misali kamar idan da daddare ne, idan a cikin al'umma ne cikin mutane. To nafi son zama a kan tabarman idan kowa dai yana ƙasa. Akwai wani lokacin da, zai zamaato kowa yana son, yana son zama a ƙasa ne. So na fi son zama a wannan ƙasan idan ana hira irin a majalisa da abokai. So idan kuma lokacin aiki ne ko wani lokacin da mutum yake ɗaki shi kaɗai, shi kuma wannan zama a kan kujerar ina ga. Nafi, nafi son zama a kan kujeran akan, akan zama a kan tabarma.

Ya yana ke taimakawa mutane? To, yata alaƙa da yadda kalan taimakon ne da suke so da kuma zan iya ne ko kuma sai dai na da wani irin taimakon dai zan iya musu. Idan misali kamar taimakon kuɗi ne wanda bai fi ƙarfi na ba, so bo zan yi. Idan kuma wanda yafi ƙarfi na ne so sai na taimakawa tura zuwa wurin gaban da nake gani zai iya taimakawa. Idan kuma wani abu ne na ƙarfi ko wani abu dai da zan iya da ya shafi lafiya ko wani abu dai haka so ina taimakawa ne kai tsaye.

Kana rufe baki lokacin hamma? Mm-mm, ya danganta ne da, da lokaci. Dole ne ma ina rufewa, ƙo da ke kowa ma yana rufewa. Amma ba wai rufewa da bakin da wannan ba sai dai da hannu. Misali ko yatsu guda biyu ko kuma, am, da shi hannu kansa gaba ɗaya sai a rufe bakin. Domin wasu sun ce wai idan, idan aka yi hakan, idan ba a yi hakan ba wai, eh, shedan yana samun dama ya shiga jikin mutum a wannan lokacin da ma yake yin hamma.

Kana sanya agogo a hannu? Eh, ina amfani da agogo sosai ma. Ina sanya ba, eh, agogo yana ƙara wa mutum daraja da kima da kuma wankan mutum yayi kyau. Guma ga agogo ya zama kashi kashi, akwai wanda na sa shi da manyan kaya, akwai na ƙananan kaya, akwai kuma na zuwa makaranta ma so kowanne kuma yana da, yana da kalan su. So wani lokaci idan mun wanka ranar Juma'a, akwai kalan agogon da yake tafiya da kayan Juma'a, yana tafiya da wankan manyan kaya akwai kuma na ƙananan kaya. So dukka de ina amfani da su kuma ina sawa kuma ina jin daɗin amfani da su din.

Wanne lokaci na ke wanke kayayyaki to ya danganta da lokacin da na ke buƙatan su. Wani lokaci a kurum zan tashi na ga wani daga cikin kayana ke son saka wa, so na ga wanki ya kam ni a wannan lokacin idan dai har yana da datti ba a wanke yake ba. To amma idan kuma in janaral ne yin wankin gabaɗaya, ina ware lokaci ne mafi akasari dai yawanci daga ƙarfe biyar, daga ƙarfe bakwai na safe haka zuwa sha biyu. Shi ne wannan, shi ne lokacin da na ke, na ke wankewa, na ke yin wan-- na ke wanke kayayyaki. Amma idan irin bai wuce seti ɗaya bane kuma ina so na sa a wannan ranan kuma yayi datti so ina ɗauka ne kawai na wanke shi duk lokacin da na so duk lokacin da na ke son saka wa.

Wanne irin kiɗa na fi son ji? Ina jin kusan kowane ma, kowane ma ina ji amma eh to ba na ce kowane ba. Ina jin kamar irin American musics waƙoƙin America da kuma waƙoƙin mu na muke da su a nan na kudancin ƙasan nan da kuma na waɗanda muke da su anan na Hausa yankin Hausa duka ina ji sai kuma irin ƙasidu bege suma ina, ina yawan sauraro suma, suna ina na fi yawan sauraron su ma.

Wani irin kyauta na fi son bayarwa, ya danganta da mutumin da zan ba wa kyautar. Idan kyautan na mutane gida ne, ma kamar mamana ko kuma gidan ko abokai ko wani dai na sani ko budurwa na so ko wanne da kalan abin da na fi son bashi.

Me nake ci a wurin aiki? To babu abin da ba na ci da shi abun da ban samu ba. Hmmm kuma kai wai babu bana ma dai zaɓin abin ga abin da nake so ko ga abin da bana so. Domin ai aiki naga je ba wai wani chilling bane ko wani abu haka. So tunda aiki ne aka je ba sai an zaɓi abin da za a ci da kuma abin da ba za a ci ba. So duk abin da dai zai riƙe ciki bari ya lalata eh yanayin ciki ba so n'na ci ko in ce ina ci.

Eh muna shukawa don yanzu ma haka akwai ina ga gwanda da akwai tsire-tsire iri-iri. Irin idan dai da damuna ne ina shuka ababen da suka shafi irin su rama ya kuwa alayyaho da dai sauransu har rake da irin su tumaturi, irin su attarugu tattasai wani lokaci har da kuɓewa.

To, miskiya turewa zafi yana bani wahala. Na sha ngala sosai lokacin zafi. Ma lokacin sanyi ma dai ni mutum ne wanda ya fi son yanayi tsaye tsaka-tsakiya, babu zafi sosai kuma babu sanyi sosai. Ya zamanto tsaka-tsakiya ne. Sanyi bai yi yawa sosai ba, zafin ma bai yi yawa sosai ba. Na fi son haka. Dan lokacin zafi yazo, raga Allah ina cika cikin, yana takura mun sosai musamman ma kamar lokacin cin abincin rana. Yana takura mun sosai. Gabaɗaya sai na wannan zufan da nake haɗawa da dai gabaɗaya sai ya takura mu. Maji ina kusa fita daga cikin hayyayye na.

Eh toh, babban buri na a aikin da nake, shine na samu naci ma waɗansu tagin da nake da su. Waɗansu tagin da nake da su, domin na ajiye waɗannan aikin na buɗe wasu kasuwanci da nake da nake mafarki. So shine nake ƙarin yin duk wani mai yiwuwa. Na ga na yi aiki tuƙuru a wurin aikin domin ganin na samu dama naci waɗannan burirrukan. Kuɗi ne masu yawa, masu girma.

Nafi son bas ko taksi. So kowanne da lokacin sa. Duka ina da buƙatansu. Idan tafiya ya kasance mai nisa ne, ina da ɗan nisa so nafi son bas. Idan kuma tafiyar babu nisa sosai kamar irin daga kilomita biyu haka zuwa biyar shida bakwai goma so nafi son taksi ɗin. Da duk da basu da yawa a nan ɗin da muke, mun fi aiki da wani wannan da ake kira da keke napep. So mun fi aiki da shi a nan.

Yaya unguwarmu take? Unguwarmu ta kasance shiru ne, babu hayaniya sosai. So da kisabuwar unguwa ce, babu gawan mutane, babu hayaniya. Da rana ya kasance duka dare da rana yan kasance ba hayaniya sosai, ba tashin hankali so.

Kana cije farce umm? A kwanakin baya dai ina yi, amma daga baya kwanakin nan na zo na daina yi gaba ɗaya saboda hakan yana jawo ɓacin farcen. Kamar akwai wasu faratun yatsuna guda biyu na hannaye mabambanta, yatsu guda biyu na farko waɗanda suke kusa da manyan yatsunnan. So ina yawan sa su a baki ina cije su, hakan ya sa faratun gaba ɗaya sun shiga sun yi ciki, sun yi ciki. Kuma ance wai shi cizo farcen ma yana kashe haƙora, yana kashe kaifin haƙora. To, naga bai da wani amfani ai. Kuma ga ayan kashewa gashi idan ana cije wan, akwai datti datti da ke cikin faratun ai da yake zai zamanto yana shiga bakin mutum, dudda najasa ne dattin zai iya haifar da wasu cututtuka.

Ina yin addu'a kullum. Addu'a akam ma ta zama jiki ai. Addu'a kuma a wurin musulmi ta kasance dole ne, dole ne ma ta zama. So kullum dai ina yi ko da yaushe ma. Kamar misali, mu fi akasari idan mun gama daily prayers, sallolin ranaku, sallolin rana, daga na safe, na rana, na yamma, na dare. So duk bayan sallah muna yin addu'o'i, roƙi ubangiji matsaltsalun nan da ke damuwa Allah ya yaye mana da kuma bururrukan mu da muke fatan cimmawa Allah ya shige mana gaba.

To, me nake lokacin da naka muda mura? A yanzu akamma dai muran tana damuna domin ta kai wajen wata biyar haka ko bakwai ma ina fama da ita. So abun da dai nake fara yi shine ina dakatawa da amfani da ruwan sanyi. Kama daga sha, wanka, alwala ko ma dai mene ne bana ina dakata yi da ruwan sanyi. Sai kuma duk wani abun da ya fi kayan sanyi ko ƙanƙara, wurin abubuwan kwalba minerals da dai sauransu ina dakatawa da shan su gaba ɗaya kuma na daina yin wanka da ruwan sanyi gaba ɗaya. Sai kuma na ɗora shan magunguna akai akai. Duk da magungunan suna siyan sanya mutum bacci. So ina sha akan, akan kamar da daddare lokacin da zan kwanta bacci. So ina ci abinci sai na sha maganin sai na kwanta na samu bacci zuwa safiya wannan maganin shi ma yayi aikinsa jiki kuma ya fara warwarewa. So abun da nake fara matakin nake fara ɗauka kenan nake samu na rabu da shi ko kuma ya ragu. Na rage masa ƙarfi duk da mura in ya kama mutum bai fi sake yiwuwa gaba ɗaya ba.

To wanda da yake ƙaƙapa mun baya mahaifina ne baya rasu. Allah ya masa rasuwa. Shi ne babban wanda yake zaunar da ni, ya nuna mun yanayin rayuwa, ya gaya mun matakin da zan ɗauka akan kowane matsalan da na shiga ya kuma nuna mun cewa ita rayuwa nan zama ba na wa bane. In dage, in dage in ci gaba da jajircewa har lokacin da zan cimma burina.

Kana tauna goro? Um um, bana cin, bana tauna goro. Goro ai sai tsofi, tsofi ne suke taunawa suke ci. To kuma ba tsoho ba, gaba abin dazanyi ba ne, ba abin da zan ɗauka ina ci ba ne. Dai yana da disadvantage amma dai akwai amfaninsa da na sani guda ɗaya. To amfanin nasa shine da wani lokaci idan zuciyan mutum ya, yana tashi so bayan ka ci abinci wani lokacin ka ji, iya jin zuciyan ka yana tashi, yana tashi ba daɗi ko kaɗan. A wannan lokacin ina cin in kaci goro ko da kaɗan ne za ka ɗan ji ya ɗan sake. To amma disadvantage nasa kuma yana lalata har fara yana lalata baki Hakwaran mutum gaba daya zasu koma yelow baken gani.

Kana cin citta a abinci? A'a, ba na cin citta a abinci. Sai dai idan direct dinne daga abincin ne aka gaba an saka duk da ba na san shi kwata-kwata. Da ma daya ce tafarnuwa ne, tafarnuwa da ke yana maganin sanyi, so shikan ina naso duk da shi, inda ma ina, ina ɓata baki wani lokaci ya sa warin baki amma dai da ke yana da amfani. So gyarun shi sai a wanke baki. Amma shi cittan ni ban san menene amfanin shi ba. So ba na, ba na san shi ko kaɗan.

Yaushe ka ke, farkawa kullum to, yaɗin ina farkawa misalin ƙarfe biyar ko biyar da sauramin ti, gam minti sha biyar haka. Amma kwanakin nan gabaɗiya kasala ta naka ma ni ban fiye farkawa da wuri ba. Wani lokacin ma sai na kai wajen biyar da ashirin ko da ashirin da wani abu ma. So duk da cewa wani lokaci yanayin yana juyawa, kwanaki ana yin sallah a suba ne kamar ƙarfe biyar zuwa biyar rakaɗan haka amma yanzu na ga yana kaiwa wajen biyar ɗin ma wajen darabi ake yin sallah. So duk da yanayin juyawan time ɗin na tashi a ƙurarren lokaci.

Kana sabunta shirye-shiryen kwamfuta? So bana ma da kwamfutar a yanzu saboda rashin wuta da muke fama da shi. Ita kuma kwamfuta tana da buƙatar wuta mai ƙarfi mai yawa. Ko ya zamanto wutar ana samu a yini yana daɗewa. In an ɗauke ya kasance bai wuce awa ɗaya zuwa biyu an dawo ba. So shi ne, amma mu da yake anan ba mu da wannan wutan. Ba mu da wuta mai ƙarfi ko ba mu da wutar da take daɗewa. Wani lokaci sai mun shafe kwana uku zuwa sama ba a kawo wutar ba. So shi ya sa bana amfani da kwamfuta ko da ma nasiya ba za ta yi min amfani ba. Sai dai wayar hannu da ke ita akwai power bank ko da babu wannan wutar nefan za a iya amfani da power bank ɗin wurin saka caji kuma ga waya tafi kwamfuta ɗin riƙe, riƙe caji, riƙe wuta.

A'a, ba na sha magani kullum kwanakin nan kam, amma kwanakin baya kullum ina sha domin ina fama da muran nan, so kullum ina siyan magani da daddare ina sha. To yanzu ma ba wai muran ne na rubuta ta gaba ɗaya ba, yanzu tayi sauƙi ne, shi yasa kada maganin ya zame min addicted a jiki, shi yasa ba na shayan kwanakin nan, ba na amfani da shi. Sabida kada ya zame mini ya bi jiki, yanzun wani lokaci idan abi ana cewa wai sabo tirken wawa zai zamanto ko da maganin ma sai zamanto mutum ya daina masa aiki a jiki sai maganin kuma ya zame kamar jaraba kullum sai mutum ya nema ya sha.

To babban nasaran da na samu aiki a shekaru, shekara biyu da kamar shekaran da ta wuce shine duk da cewa ita kamfanin da suka ba mu wannan aikin sun zalunce mu ba su mana abin da ya dace ba daga ƙarshe. Amma dai na samu nasarar samun wani role da ake kiransa shi, shine role na biyu wanda a duniya na zama wa cikin waɗanda suka yi pap wannan aikin waɗanda allahn wan kai mutum dubu ɗari da wani abu an shiga mutum na dubu ɗaya top wani top, top, top dubu ɗaya kenan. So na samu wannan role din hakan ya bani dama na zama eligible, na zama mutum, na zama ɗaya daga cikin mutum dubu goma da aka ɗauka aka yi musu wani babban kyauta ko in ce aka biya mu ladan aikin ƙarshen shekaran da ya wuce. Watan, watan sha ɗaya kenan na shekaran da ya wuce.

Eh ina sanya hula. Akwai huluna ma kala kala de, kala kala muke sanyawa kamar, kamar na akwai na sanyi, akwai na manyan kaya, da ake ƙira, zanna ko damanga sai kuma p-cap na sa ƙananan kaya. So duka ina saka wa, kuma duka ina dasu. So musamman ma na manyan kaya wannan da ke, bana iya sa manyan kaya ban sa hula ba, da ke ba daɗi ko kaɗan.

Kana sanya safa kullum? A'a, ba kullum na ke sanya safa ba. Mafi akasari ina sanya safa ne a lokacin lokutan zafi. A lokutan zafi na fi sanya safa sai, I mean lokutan sanyi. Lokutan sanyi dai ba lokutan zafi ba. Domin a lokutan sanyi idan mutum ya wanke jikinsa da ruwa, ko da ka shafa mai ba za a daɗe ba za ka ga ya gabaɗaya kayi burfi kaman ka ba kyan gani, ya bubbace. So shi yasa idan in na yi koda alwala ko wanka, so in shafa mai zan sa safa. Sai kuma idan wasu lokutan da zai zamanto takalmi, takalmi irin sauci na saka so ko takalman makaranta sandal ne ko kambas haka so wannan ya zama dole sai da safa a ƙafa.

Eh, muna siyan kaya a yanar gizo. Amma ya danganta da a wurin wanda nake siyan. Sai idan wanda nake siyan ya kasance true state wanda mutane suka yarda da shi, shine zan siya kaya a gurinsa amma idan ƙarin random people mutane ne waɗanda ba a yarda da su ba, so ba na siya a wurin su ko kuma irin kamfani irin AliExpress haka ko irin Alibaba. So irin waɗannan kamfanonuwan nan muna iya siyan abubuwa, abubuwa daga gare su. Domin na sha siyan agogo bluetooth da dai sauransu ko irin koban waya.

Kana iya rera waƙa? Banada wannan, banada baiwan rera waƙa. Sai dai ina son jiɗin wani lokaci domin shiɗa waƙa tana ɗibewa skiwa wani lokaci, amma dai bana, bana iya rera wa. Bana iya rera waƙa.

So me ke bani ƙwarin gwiwa a aiki? To abin da ke bani ƙwarin gwiwa shine na ga waɗan, waɗan ganin waɗan da su ka yi nasara, waɗan da su ka yi nasara a gaba. So a baya sune waɗan, shi ne ke ƙara bani ƙwarin gwiwa akan cewa wataran dole ni ɗinma fa zan yi nasaran indai ban sare ba, ban, ban, ban sare ba indai na ci gaba, na ci gaba da jajircewa, na ci gaba da addu'a, na ci gaba da yin aiki tuƙuru so zan yi nasaran ni ɗinma wataran. So wannan shi ne babban abin da ke ƙara bani ƙwarin guiwa a aiki. Shi ne babban abin da ke bani ƙwarin guiwa. Ina ganin waɗan da su ka yi nasara a gaba na ko waɗan da suka riga ni shiga aiki ba su jajir, ba su sare ba, dudda ƙalubalen da suka gani, ƙalubale da suka fama da ita ba, amma hakan bai sa sun sare ba. So wannan shi yake ƙara bani ƙwarin guiwa akan cewa ni ɗummafa wataran zan yi wannan nasaran.

To sau nawa nike amfani da intanet? Bana ce ga sau adadi ba a rana. Domin duk lokacin da na dauko wayata ina da wani abu nyi so ina buɗe data ne na shiga na bari ma ko da yaushe din ma ina da abu nyi a intanet kam. So amma ba irin shiga kallace kallacen banza a TikTok, Facebook ko wasu abubuwa ba irin wannan ba. Ayyuka de na yau da gobe da suka shafi crypto grinding, airdrop da dai sauran waɗannan abubuwan da kuma neman wani opdate ɗin da research akan wasu abubuwa da suke tafiya.

Kana kunna tsaron batir? A'a, bana kunna wa a dai wannan wayar da nake da ita. Sai dai akwai waya na sabbin wayoyi na, wayoyin da na yi abaya da ke London used ne, ba sabbin wayoyi ba ne kuma ba su riƙe batiri. So dole sai na kunna wannan tsaron batirin a cikin wayoyi kamin a zauna lafiya, kamin su riƙe batirin, su riƙe caji. Idan ba haka ba wani lokaci da ai cajin su bai daɗe ba, bai daɗe sosai ba, batirin zai ƙare. So yawanci sai na kunna wannan tsaron batirin kamin nan ake aiki da su lafiya.

Kana biyan kuɗi ta waya? Mm, yanzu kamma ai rayuwar namu ya zama kusan komai ya zama ta wayan ai muke biya. Ajiyan kuɗin ma dai duk yana cikin waya. Du abinda dai mutum zai siya ta wayan dai za a biya kuɗi. Kama daga ƙanana ƙananan kayan masarufi, kayan sawa, kasuwanci koma dai menene yanzu, ya rigada ya zama ta wayan ake biyan kuɗin.

Mene ne abin da nake yi don nishaɗi? To ya kasance ya danganta da yanayin da nake ciki. Wani lokaci zuwa wurin abokanai ne, irin abokan da aka daɗe ba a haɗu da su ba, ko kuma abokan da suke da ɗan nisa wanda ba a haɗuwa da su. Sai iya taro biyu daga ciki ko zuwa uku sai mu haɗu a wurin mutum ɗaya, wurin abokinmu ɗaya. So sai mu zo muɗan tattauna muyi hira daya shafi rayuwa ne, tuna baya, future mu a gaba da dai sauransu to wannan yafi yana ɗaya daga cikin abin da yake bani nishaɗi.

So mene ne nake yi lokacin da nake cikin damuwa? To, babban dai abin da na fi yi lokacin cikin damuwa, shiga cikin damuwa, lokacin da nake cikin damuwa shine addu'a, addu'a. Addu'a irin su “La ilaha illa anta subhanaka inni kunta minazzalimin” ko kuma in sa hannu a kirji. Akwai wani addu'a da ake ana sa hannun dama akan kirji ta gefen hagu ce “Allah, Allah, Allahu rabbi la ushirik bihi shay'un” iya adadin da zan iya. So wannan yana cire mun damuwa gaba ɗaya sai kuma na samu nayi barci.

Wanne irin takalmi na fi so? So ina son takalmi kamar, to ya danganta da kalan kayan, eh kayan da zan saka. Akwai wasu kayayyakin da sun fi kyau da half cover takalmi irin me rabin saman nan. Akwai kuma full cover irin kanbas waɗanda suka fi dacewa da manyan kaya. So suma ƙananan kaya na fi son kanbas. Wani lokacin kuma na fi son silifas ma. Zan ina yawan sa silifas ko da fita zan yi wani lokaci ina jin daɗin tafiya da silifas domin ba nauyi.

Wani irin wasa na fi so? To ba si nani na fi son wasan ƙwallon ƙafa, wato bol kenan, bol na ƙwallon ƙafa. Na fi jin daɗin buga shi, ko da kallon shi ko kuma bugawa. Kallo ko na TV ko kuma kallo a zahiri. So yana ɗaya daga cikin wasannin da na fi so, sai kuma wasan gudun doki. Shi ma ina so sosai.

Kana yin bacci da rana? Mm, idan ba abin da nake yi ba, da wani aikin yi oh ina yin bacci da rana. Amma bacci ranan ina yi ne kamar daga ƙarfe ɗaya da rabi zuwa ƙarfe uku da rabi. Manna awa biyun da ke wannan tsakanin, inda anan nake wannan baccin domin shine baccin da yake sunna kuma bacci yana ƙara wa mutum lafiya. Tabbas yana ƙara lafiyan jiki da lafiyan ƙwaƙwalwa. So ina yin wannan baccin ko'ince ina yawan ma yin shi idan ba abin da nake yi.

Kana koyon wata yare? Mm, ina koyon, ina koyon yare, yaren Ingilishi Turanci. Ita ne yaren da dai yanzu nake koyo mana ɗanyi nisa a ciki. Na san abubuwa da dama domin shine universal language a yanzu da shi ne ake, ya zamanto dole ne mutum ya iya. A duk inda yake domin duk inda kake akwai masu jin yaren. Kuma duk inda kake, kana duk inda za ka je dole sai ka iya yaren. Sai ka iya shi ka munnan kabara inda, inda kake. Wata ƙasar da za ka je wani gari ne. So dole ne sai ka iya bari. Kuma ni da wurin aiyukina yawanci da wannan yaren muke amfani. So sai kuma yaren Arabic shi ma ina so kuma ina ƙoƙarin na sashi daga cikin yarukan da zan fara koya nan ba da jimawa ba.

Wanne abinci ne ke sa na ji daɗi? So abinci, ina son abinci da dama kala kala. Amma ɗaya daga cikin abincin da na fi so shine na samu duken shinkafa, miyar agushi da kayan ciki ji mai. So ina son wannan abincin sosai.

Wanne launin tawada kake amfani da shi? To ina amfani da launin tawada kala biyu. Idan rubutun allon ne na amfani da baƙin launi, idan kuma na takarda ne na amfani da bulul launi. Su ne launi biyu da nake amfani da su wurin rubutu.

Kana shan madara? Ina sha amma ba sosai ba. Kusan kashi saba'in na fi sha ne a shayi, kashi goma kuma wani a kunu, so kashi ashirin ɗin ne nake sha haka. Tun da ana ɗaukan lokaci ban sha ba.

Kana yin motsa jiki kullum? Mm-mm, ina yi amma ba kullum ba. Wani lokaci ana ɗan ɗaukan lokaci, ɗaukan lokaci ban je ba. Amma akwai abokanai na da kusan kullum, kullum ma sai sun je. Ina ganin, ina ganin suna ƙoƙari sosai wurin motsa jiki. So domin yana ƙara lafiya sosai ai abu ne mai kyau. So hiɗimar ganda ne ke hana ni zuwa wani lokaci. So.

Wani irin sabulu nake amfani da shi, na amfani ne da Septol. Akwai wani sabulu da ake kira Septol, so yana da kyau da kumfa sosai kuma yana kashe irin bacterial da kuma ƙananan ƙananan ƙuraje haka, gaskiya lalata fiska ko kuma jiki haka yana kashe su. So ina amfani da shi wurin yin wanka.

Ina amfani da Sauronet, ina amfani da shi sosai. Ko yanzu ma aikin shi nake a yanzu haka. Domin, idan bashi ɗin bane maganin Sauronet baya aiki sosai a yanzu. Ko da yaɗan jimu su baya wuce su mar dasu daga baya suƙara dawowa su cigaba da abin da suke so. Net ɗin shine kaɗai maganin su. Mana suna da hatsari sosai, suna cutar da mutane.

Wani ba wani ma'abocin jin labarai bane, so ban fiye damuwa da, da labarai ba. Ban fiye damuwa da su ba. Sai dai wani lokaci idan ina so ina ji a irin BBC ko NNC so ko RFW ina dan amfani ina ji, ina jin su.

Yaya anki gaishe da mutane? To, ya danganta da matsayin mutum ko in ce girman mutum. So ina bawa mutane respect girman su.

Kana shan ruwa mai sanyi? Tun da na kamu da mura, bana shan ruwa mai sanyi sabida yana, yana tayar mun da wannan ciwon muran. So kuma ni da na ke son magani, nayi maganin muran kunga bazan so duk wani abinda zai, zai tayar rashin ba ko zai dawo da muran. To shiyasa bana, bana sha kwata-kwata rasiye muran ya warke.

So wani wata aka haife ni, an haife ni a watan Mach Mayu, Mach ko watar uku, watan uku kenan a miladiyya kenan.